Ina yawan abubuwa da yawa don ƙara aiki. Nakan yi operator ɗin waya ta in ƙara aikina sabida lokaci sannan nakan yi overtime na aikina sabida cimma daidaito da matsaya mai kyau.

Gaskiya ba na yin wasa a waje. Ni ba mutum ne ban so yin wasa a waje. Sabida na raba na girma, so ba na fita waje in yi wasa. Sai dai ina zuwa wurin wasanni in gabatar da wasana. Muna da wurin da muke gabatar da wasanni kala kala. To a can nake gabatar da wasana amma ba na yi a wajen gurin wasa.